Kana cin ma manufa talace talace. Eh ina cin ma manufa talace talace da fa'in tar masu ciniki da kulin kula da sara da sakari da kuma bayanai a hankali. Ina kiyaya da amana. Ina kirkire-kirkire da kulin kula da sakari.

Kana iya tuƙin mota? Eh, nakan tuƙa mota. Da na koyi tuƙin mota amma yanzu ban san ko zan iya tuƙa mota ba idan na samu mota. Amma idan tuƙin mota ne eh da na koyi.